A'a, bana ciji farce saboda wannan aikazan tane. Kuma tun ina ɗan yaro ƙarami aka hane ni dayin haka. Kusan mama na takan yawanduka na musamman in taga ina cije farce. Daga nan na gane cewa wannan ba ɗabi'a bace mai kyau.

Na fi son gudun fanka na lamba uku, domin ta lamba uku tana da daɗin ba da sanyi ga iska mai sauri. Musamman lokacin da ake zafi, nakan kunna lamba uku idan zan yi barci.

A'a, bana iya ɗaura ƙulli, domin ni har yanzu ban samu damar hakan ba. Amma kuma wasu lokuta na kanga wadanda suke iya ɗaura ƙulli, idan na gan su, abin yakan ba ni sha'awa yana burge ni.

A'a, ba na cin ma munafar tallace-tallace domin kwata kwata ma ni ba ni da ra'ayin haka. Kuma ban ba da daman cin ma wannan manufa ba dan ni kwata kwata ba ya ra'ayi da.

Idanuna suna da launin fari da baƙi. Kuma mafi yawan mutane wadda al'adar mu ɗaya, kusan haka idanun su yake. In ka ga mutum da wani launin ido daban saɓanin wannan, to sai dai ko yana da wata matsala ne.

Nakan cajin wayana mafi yawa lokuta da daddare lokacin da zanyi barci. A wannan lokacin, na tabbata da bani da sauran amfani da wayana. Iya wannan lokacin idan na sata a caji, sai da safiya bayan na tashi daga barci nakan cirewa.

Eh, ina son karanta littattafai. Littattafai irin na addini wadda suke nuna yadda za a tafiyar da rayuwa da yadda za a yi ibada. Karanta wani littattafai sun yi tasiri sosai a rayuwata.

Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. Na fara wasan ƙwallon ƙafa ne tun ina yaro ɗan shekara goma. Daga wannan lokacin har izuwa yau ina da ra'ayin wannan wasa ta ƙwallon ƙafa.

Ina son kayan marmari da dama amma wanda nafi so sosai shine abarba. Ina matukar son abarba tun ina yaro dan karami har zuwa yanzu saboda gardinsa da kuma laushinsa da kuma arha.

Malamin da na fi so shine wani malamin addini mai karantar da littatafai Daga Qur'ani, hadisi da sauran litattafai wadda za su wadda aka tsara su don su dau'ra mutane kan daidai a addini. Wannan malamin kuwa shine Sheikh Ibrahim Daurawa.

Na fi son tufafin auduga, saboda shi tufafin auduga yana da amfani sosai. Saboda na silki, na farko yana da daɗi wurin saka wa. Sannan na biyu, yana da sauƙi wurin gogewa. Na uku, yana da sauƙi wurin wanke shi.

Wanda yake kakkafa min baya shine mahaifina da kuma mahaifiyata. Suna bani gudunmawa sosai a rayuwata ta wurin yi min addu'a da kuma bani dama na yin wasu. Abu buwa na ci gaba na.

Ina sha ruwa sau uku a rana. Na farko, ina sha da safe bayan nayi kumallo. Na biyu, ina sha da rana bayan naci abincin rana. Na uku, ina sha da daddare bayan naci abincin dare.